Kana shan magani kullum? Eh, ina shan magani kullum, amma wannan tambaya tana da muhimmanci sosai a rayuwar mu ta yau da kullum. Yawanci mutane suna samun magani daga likita domin su warke daga wata cuta ko kuma su kula da lafiyarsu. Amma abin takaici, wasu ba, wasu ba sa, ba sa bin umarni yadda ya kamata. Wasu suna manta, suna manta wa su sha magani, wasu kuma suna daina da zarar sun ji, da zarar sun ji sauki. Amma wannan ba daidai ba ne. Shan magani yana da tsari, yana taimakawa jiki ya warke gaba ɗaya kuma yana hana cuta dawowa.